Alhamdulillah, dangantakarmu da makwabta, Alhamdulillah. Mun samu makwabta na kirki, na arziki da muke zaune lafiya. Babu wani abu da yake to, yake zama matsala a wajenmu. Babu ungo ɗauko dubu ɗaya. Dubu ɗaya? Eh. Ka siyo sukari, sukari da leftan. Eh. Za ka ci maɗaukaki. To ni zan ɗauko dubu ɗaya, baki ba ɗamin ba. A cikin dubun za ka ɗauka, ka siyo sukari da leftan. Eh. Sai ba ka canjin. Gwangwani sukarin? Uhm. Muna da fuskantar juna a tsakaninmu, sannan kuma zama lafiya muke. Kowa ya fahimci juna, kowa ya fahimci ɗan uwansa. Sannan yaranmu gaba ɗaya mun maida su duka ƴaƴa ne, da wanda na kane da wanda ma ba na kaba. Duk gaba ɗayansu mun haɗa su mun rungume su ƴaƴanmu ne, duk inda muke ƴaƴanmu ne. Saboda ai hadisi ne ma guda a kan maƙoci. Maƙoci a yadda Annabi yace zai iya yi, ba don abubuwa da an ce maƙoci ya gazi maƙocinsa. To ita zamantakewa ta maƙotaka, ta makwabta ka tana da kyau a dai gyara ta. Ka gani ka ƙi gani, ka ji ka ƙi ji. To idan aka tafi a haka shine ake samun zaman lafiya. Mutum ya yi maka sai ka nuna ba ka gane ba. Mutum ya yi maka ka ji abubuwa sai ka nuna ba ka ji ba. Idan aka dai haka za a samu zaman lafiya. Kowanne yana kokarin ya kyautata wa ɗan uwansa ba tare da an samu wata matsala ba. Idan abu ne kake da shi maƙocin ka ba shi da shi ka ba shi, shi ma wataran zai ba ka. Idan abu ne ya taso ka jibantar masa, shi ma wataran zai jibanci naka. To a haka a haka shine maƙotaka take zama mai daɗi. Kowanne sai yaga kamar tare da ɗan uwansa yake, bayan kuma ba ɗan uwa ba ne kawai maƙwitaka ce ta haɗa. To in aka zauna haka ana samun jin daɗi. Mu kan mu makwuta za mu ji daɗin zamantakewar ba tare da fitina ba. A maimakon a ce kullum tashin hankali, kullum fitina. Wannan zai sa mutum ba zai ji daɗin yanayin yanda yake rayuwar ba. Amma in dai ya kasance ana zaune kowa yana haƙuri da ɗan uwansa, to za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Idan abu ya taso za mu haɗu tare mu yi. Idan na farin ciki ne, idan ma na bakin ciki mai tu, sai mu haɗu taron ka kokanta wa ɗan uwan ka, shi ma idan naka ya tashi haka zai yi maka. To maƙotaka haka take. In dai aka zauna lafiya to sai a ji daɗin zaman. Amma muddin aka ce ba za a zauna lafiya ba, yau fitina gobe fitina. Wancan yaro ya haɗa saboda dama yawancin fitina tsakanin maƙotakar ai yara ne suke haɗata. To wancan yaro ya haɗa, wancan yau ya haɗa. In dai za a ce yaro zai yi abu ko kuma zai zo ya faɗa abu ka ɗauka, to dama ba za ka zauna lafiya da mutane ba. Tun da shi yaro ba hankali, abun da ya gani wani ma yaron ƙarya yake, sai zuwa ya ɗauki abu ya faɗa. Kai kuma ka ɗauka ka riƙe to ba a babu zaman lafiya. Amma gaskiya ni da makwutana muna zaune lafiya. Kowanne yana jin daɗin zama da ɗan uwansa. Hankali a kwance yaran mu kuma dukkanninsu gaba ɗaya dukkanawa ne. Kowanne ni na ɗauke shi a matsayin ɗana ne. Ba anuban bance su da nake yi. To in aka samu haka to an samu zaman lafiya na zamantakewa da makwuta. Da haka dangantaka ta dasu lafiya ƙalauta.

To ina yin goge haƙora kamar sau biyu haka ko kuma in ce sau uku tun da idan nayi na safe da rana idan na je zan yi wanka ma ina goge. To da daddare kuma shima ina gogewa. Ai shi goge haƙora a wajen mu mukan yi shi ma sama da haka saboda duk alwala mutum zai yi zai so ya wanke bakin sa ya goge haƙorin sa. To mukan muna goge haƙora muna wanke baki sau ba ma adadi saboda lokaci lokaci idan muka ji haƙoran mu sun ba daidai ba muna jin su ba daidai ba muna zuwa mu wanke su. Dan haka goge haƙora ina yin sa kamar sau uku karanci ke. Kuma sannan shi a likitance a harkar lafiya shi wanke haƙora yana da matuƙar fa'ida saboda da safe idan ka tashi za ka wanke haƙorin ka ko idan ka ji daɗin bakin ka. Sannan ko da daddare idan zaka fanta shi ma wannan shi ne ma yafi fa'ida ka wanke haƙorin ka saboda duk wata datti da wani abu da ka ci ya riƙe haƙorin ya riƙe zai fita. Shi wannan abubuwan da ake ci haƙori yake riƙewa shi ne yake sa haƙori ya ya samu matsala ya dinga wannan baƙin da ake cewa tsutsan haƙori shi ne sai ita ciwo wani ya dinga cinye wa ma har sai ya cire tukunna sannan zai dawo normal ya dawo daidai. To ita shi haƙori a ilimance ko in ce a likitance yana da fa'ida sosai wajen a dinga kula da tsaftar sa. Ko ba akan kanka ba ko don kar ka dinga shiga mutane ka rinƙa magana baki yana wari to yana da fa'ida idan mutum ma ba shi da makilin misali ko bani da shi nakan yi using da gawayi sai in ɗan barbaɗa gishiri da yar toka sai in wanke sai haƙori ya kar da shi sai gaba ɗaya duka ya fita yayi kalau da shi saboda gawayi yana wanke baki yana wanke haƙora da kyau. Wanken haƙori yana da fa'ida sosai ga lafiyar jiki da duka abun da za ka ci ya zauna maka a cikin haƙori ya riƙe ma harshe. To idan ka sa brush ka wanwanke ka wanke harshen zai fita da kyau duka zai fice. Za ka sami lafiyar sa da ka ji daɗin sa haƙorin sosai zai yi maka kyau. Kai da kanka za ka dinga jin sa ya fita ka samu nutsuwar sa. To wanken haƙori ina yin sa kamar sau uku. Haka shine yana gamsarwa yana sa haƙori yayi lafiya. Sai ka ga babu wani datti a cikin haƙorin babu ko daya yana abu da zai dami haƙorin ga kuma lafiyar ciki da ta jiki. To duka idan aka ci haƙori an wanke shi to za a sami duka lafiyar baki gaba ɗaya. Shi kansa numfashi da mutum zai dinga fitarwa zai dinga jin sa da wannan zai dinga jin sa lafiyayye haka ba kamar wanda bai ya wanke haƙori ba. Shi da in ko magana yi za ka ga bakin yana yin wari. Wari yana fito wa daga ciki. To abinci ne an ci an kuma an ɗora kala kala amma ba a wanke ba wanda yake lafiyayye da wanda ya riɓe duka a bakin. To dama saboda fa'idar wankewar saboda wannan abinci da ka ci kar ya zauna a bakin balle har ya riɓe ya lalata ma haƙora to nakan wanke sau uku haka saboda musamman na dare idan ka sa brush ka wanke bakin ka duka haƙoran wa innan abincin da ka ci yana ficewa zai zama babu komai a ciki ya fita. To ni nakan wanke sau uku sau huɗu a rana saboda ya zama cewa yayi fes sai in wanke shi da safe in wanke da rana sannan da daddare ma.

To, ina amfani da kafofin watsa labarai da yawa, kuma gidajen rediyo ko kuma mujallu ko kuma na social media da suke watsa labaran su ta social media. To, gidajen rediyo kamar na ina amfani da su kamar nakan ji labaran su kamar BBC, Voice of America da, um, Radio International da France. Sannan ina sauraron ƙananan rediyo kamar su freedom, namu nanan jiha Su freedom su Arewa Rediyo da Express Rediyo, Su Rahama Rediyo da wannan Dala, um, Rediyo da, um, Dala Rediyo ga sunan dai da yawa, School Rediyo su Wazobia Rediyo da akwai dukkan su da yawan music message. Su waɗannan dukkansu kafofi ne na yaɗa labarai. Sannan akwai kafofin yaɗa labarai na social media da nake saurara da wanda nake amfani da su kamar silajit, um, news. Akwai su Sahara, akwai su-- akwai mujallu kamar su, um, Punch da Daily Trust. Akwai, akwai kafafen yaɗa labarai da yawa da nake amfani da su wajen jin labarai saboda insani, um, labarai masu kyau. Kuma ina samun labarurruka da wasu wani lokacin ta TikTok haka kamar DW da Nasir Zango yake yi na TikTok ina zuwa nayi like nasa don haka ina-- don nayi follow dinsa to ina jin labaran duk da ya fito, duk wanda yayi ina jin su. Sannan akwai, um, Radio International France suma da nayi follow a TikTok suma ina sauraron labarurrukan duk da suka fito. Akwai, um, BBC Hausa ta TikTok ita ma da nayi follow. Ita ma ina jin labarurruka daga gari su sosai. Sannan kuma akwai, akwai BBC News suma ina sauraron labaran su ina ji. Akwai CNN ita ma da nake nayi follow nata nakan ji labaran da suka watsa. A duk lokacin da na buɗe labarurrukan suna saukowa saina ji. Sannan bayan wannan ina da wannan, um, Facebook da nake ganin labarurruka. Facebook su ne kamar legit dinnan da nayi follow nasu a Facebook ina sauraron labaran su da Sahara da Rariya suma duka suna labarurruka da nake saurara a ciki. Akwai wasu, um, wasu gurare na social media da nake jin labarai. Akwai kamar Medium, akwai Medium ina sauraron labarai suna watsa labarurruka kala-kala a Medium ina saurara su. Akwai LinkedIn shi ma akwai labarurrukan da suke zuwa nakan saurari labarurruka daga guri da yawa. Dukkanninsu ina samun labarurruka masu yawa daga wannan kafofin yaɗa labaran. Su ne misali na wanda nake ji da kuma wanda nake gani in karanta. Na zahiri akwai waɗanda nake kalla ma a tashoshin tauraron ɗan adam kamar su wannan Hadith na Larabci da kuma, um, a.

A'a, ba mu da uniform a wajen aiki. Asali ma shi uniform a nan mu inda muke a garin mu uniform a wajen aiki kawai wa'inda suke aikin asibiti. Misali, nurses da ana matron haka sai kuma masinjojin su duka su suna da uniform. To uniform kuma sai masu aikin force kamar 'yan sanda da sojoji, 'yan karota da civil defense da du dai wa'inda suke yin aikin force mu a nan su ne wa'inda suke da uniform amma wa'inda suke kamar malaman makaranta masu aikin ofis duka ba mu da uniform. Muna zuwa da kayan mu ne. Normal kayan sawan mu da su ne muke yin amfani a wajen aiki. Iya kaci masu uniform yara ne, da labourers mu da mu da muke aiki da admin duka babu wanda yake da uniform kaje ka buɗe mana. Baya gurin tun da ka ga bai buɗe ba? Dukannin su babu wanda yake da uniform. Dan haka mu ba mu da uniform a wajen aiki. Uniform ɗin mu kayan mu shine kuma ba uniform bane saboda kullum za mu sa wanda muka ga dama mu cire wanda muka ga dama haka tsarin yake amma babu wani kaya da muke cewa wannan shine uniform ɗin mu. Babu. Muna yin using da kayan sawan mu ne na mu na amfanin mu amma ba ma amfani da uniform. Sai dai mu sa kayan mu yau, gobe ma mu saka, jibi ma mu saka wani kullum. Kullum muna sa kayan da muka ga dama amma ba uniform ne kayan mu ba. Muna using da kayan mu normal kayan mu na sawa. Ba ma amfani da uniform a wajen aiki. Sai dai mu sa normal kayan mu. Wa'inda kawai suke amfani da uniform su ne wa'ennan masu aikin force sai masu aikin asibiti sai dai idan kamfani kake aiki to suma kamfanoni za su fitar da uniform za su ce saboda ni inda suka shiga a gane su amma idan kawai aikin gwamnati kake yi normal ba malamar mu'allima ba aikin asibiti ba to babu uniform a wajen aiki. Kawai muna using da kayan mu ne wa'inda muke da shi. Wannan shine muke using muna zuwa wajen aiki amma ba da uniform ba. Ba ma sa uniform a wajen aiki Alhamdulillah. Kayan mu kawai muke saka wa. Mu je da shi yau gobe ma mu za mu iya saka kullum ma duk wanda muka ga dama shi za mu saka. Wataran mu sa doguwa biyu suna wata wataran mu sa riga da siket wataran riga da zani har riga da wando ma idan kana so wataran mu sa hijabi mu je wajen aiki da shi amma ba ma sa uniform babu uniform da aka ware mana cewar wannan shine na mu na wajen aiki babu. Ba ma using da uniform. Da kayan mu muke yin using kayan mu na jikin mu ko yaushe to shi muke saka wa Alhamdulillah. Mu taji daɗin hakan saboda in aka ce uniform ne to kullum kana cikin wanke su kullum kana cikin wanke su amma a haka da ba uniform bane sai ka wanke da yawa ka ajiye duk wanda ka ga dama sai ka cika duk wanda ka ga dama sai ka sa da kanka za ka zaɓa wa kanka sai dai wasu suna ware kaya suce wannan shine. Suce wannan shine kayan da za su dinga amfani da shi a wajen aiki ba tare da sun canza ba. To wasu suna yin haka amma dai normal ba mu da wasu kaya da muka ajiye a matsayin uniform ba a a ware mana uniform da za mu dinga amfani da shi. Sai dai kawai dai na? Don Allah sadauki sauke. Sai dai kawai dai muyi amfani da kayan mu ba mu da uniform a wajen aiki.